Kana cima manufa talace-talace? Eh, ina cima manufa talace-talace. Amma dai kawai ina ga yanda zan iya riƙo mai kai zama kaman talace-talace, manufa talace-talace.

Wane launi kake fi son? Launi mai kyau, launi da yana da kai, launi jin daɗi, launi da zai ba da abinci, launi da zai, da zai bani zuciya mai kyau shine keso.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Muna magana sosai. Muna ganin yadda zamu samu, zamu magana muyi abubuwa da yakama muyi. Mu magana da abokinmu, muci dadi, muci komai da komai a hankali.

Yaushe kake farkawa kullum? Ina farkawa ranar Lahadi sosai. Kuma ina jin dadin farkawa na. Kuma yana jin, kuma yana da dadi. Ni da kaina ina jin daɗin farkawan. Kowa yana jin dadin shi kullum.

Kana tafiya kasuwanci? Eh, ina tafiya kasuwanci. Yana da kyau a ringa je kasuwa, a ringa yi abubuwa a kasuwa. Ina tafiya kasuwa in saya abin da zan ci ma wata.

Kana sanya bel kullum? A'a bana sanya bel kullum, saboda ban san me yasa zan dinka sanya bel kullum. Ai bai da kyau, in ce zan salla bel kullum bai da kyau gaba ɗaya. Amma de ina sanya, ina sanya.

Kana son wurare masu hayaniya, A'a ba na son mutane masu wurare masu hayaniya, ina son mutane masu da sunariki, me mutunci, me kome da kome shine ke so.

Sau nawa kake wanka, wanke tufafi? Ina wanke tufafi sau uku, ko sau huɗu a sati ɗaya. Ina ƙoƙari ina wanke tufafi sosai don samun samawa.

Kana fi son tufafin auduga ko siliki? Na fi son siliki saboda siliki yana da kyau kuma ya fi kyau duka. Yana da kyau. Ina ji dadi siliki.

Nawa kuɗin wuta lantarki a wata? Wutan lantarki a wata nawa gaskiya ban san nawa ne amma na sani wai kuɗin lantarki a wata kaman ko karfe goma a waje.

Kana samun horo a wurin aiki? Kana samun horo a wurin aiki? Eh, bana samun horo a wurin aiki. Horo, tsoro, akwai tsoro a wurin aiki yana da kyau, bai da kyau, amma bana jin daɗin horo a wurin aiki gaba ɗaya. Bai da kyau.

Kana yin harsashin lokacin bacci? A'a, bana yin harsashin lokacin bacci, saboda gaba ɗaya bana son abubuwa kamar haka a dangayi, shi ya sa bana yin harsashin lokacin bacci ba.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh ina kulle ƙofa kullum, amma dai saboda bana son ɓarayi su shiga cikin gida na, su yi abubuwa da su ke so shi ya sa ina kulle ƙofa kullum.

Sau nawa kake karba kira a aiki? O wow! Karba aiki, nawa ne nake karba? Ina karba dubu biyar ko dubu takwas a rana ɗaya.

Menene kayan ciye ciye da kake fisun? Na fisun kayan ciye ciye mai kyau da yana da kai yana da amfani sosai. Shi nake amfani da shi, ni ke so ni ke yin abubuwa.

Aminu kana iya rera waƙa? A'a, bana iya rera waƙa saboda gaba ɗaya ban iya waƙa ba. Kuma ban san abubuwa da yawa a cikin waƙa. Amma dai, in dai murya ne, ina da murya, muryan bacci.

Kana son dauka hotuna? Eh, ina son doka hotuna saboda yana da kyau mutane su dinga doka hotuna. Yana da amfani sosai. Shi yasa ina son dauka hotuna sosai. Yana da kyau.

Yaushe kake kwana kullum? Ina kwana ranar Monday zuwa ranar Sunday nake kwana. Kuma ina kwana kullum a gidana da mutanen gidana nake kwana da su.

Me kake yi da farko lokaci da ka isa ofis? Na kai ofis din addu'a, ina addu'a in sha in saka tea ko kofi a cikin kofi. Na gama sai zan yi magana kaɗan, in gaishe da mutane saboda ni ne oga.

Kuna da wifi a gida? Eh ina da wifi a gida. Amma dai wifin bai da aiki, bai ya aiki kuma. Amma dai sannan yana aiki ina amfani da shi sosai. Amma yanzu baya aiki sosai. Kuma bana amfani da shi.

Me kake saya daga kasuwa? Ina sayan abinci, ina sayan agogo, ina saya milk, sugar da abubuwa haka haka nake siya a kasuwa.

Kana shanyen taba- tabarau? Eh, ina shanyen tabarau saboda yana da kyau. Matum ya dinga shara kuma ya dinga sanya tabaru sosai. Matum ya na son kar ya dinga wari kuma jikin mutum yayi dai-dai. Dole ne a shanye da wanki.

Kana iya tuƙin mota? Eh, in zan iya tuƙin mota kadan amma ba sosai ba ne. Kuma ina koya, amma ban, ban zan ko ya duka ba. Amma dai wanda na sani, ina, tuƙin kadan-kadan.

Kana fison zama ko tsayuwa? Nafison, nafison sayuwa. Mm bana, bana bacci za ina iya tsayuwa kuma ina zuna lafiya nafison zuna. Shikenan.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Ina share ɗaki na sau uku ko sau huɗu a rana ɗaya saboda bana son datti a gida na. Kuma komai ya yi mun daidai, ina jin daɗin komai. Shi ya sa akwai mutane da suka iya aiki.

Yaya kake magana damuwa a aiki? Maganan damuwa a aiki? Zan, yanzu zan yi magana da mutanen da muke aiki tare da su, gaya musu abubuwan da ya ke faru mu ni ma, mu nema abin da za mu iya yi.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh ina biyan kuɗi ta waya saboda yana da amfani. Kurin ga biya kuɗi ta waya.

Kana iya gabata da rahoto? A'a ba zan iya ga, zan iya gabata da rahoto ba. Yana da, yana da kyau.

Wani launi jakar ku ta kuɗi, launin jaka na na kuɗi? Suna da yawa Launi jakar ku ta kuɗi? Ban gane ba.

Kana iya yin iyo? A'a, ban iya yi iyo ba. Na, na slow myself. Kana iya yin iyo? Ban iya yi iyo ba. Ma bi da kyau. Ban ga iyo ma, kana nan don ya yi.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ranar Monday da ranar lahadi. Ya sa bana, bana je wurin aiki shiyasa yake a haka.

Kana iya bada bakonci? A'a ban iya bada bakonci ba. Amma dai ina kokari. Ina kokari kaɗan-kaɗan don ka fara bakonci. Yo baby.

Kana shabuntun shirye shiryen kwamfuta? Eh, ina shabuntun shirye shiryen kwamfuta. Na san yadda ake yin shirye shiryen kwamfuta, kuma ina da kwamfuta da nake amfani da shi a gida. Wato kwamfutana yana da kyau.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Ina kwana a gado. Ina kwana a ƙasa ai jiki na zai yi min zafi. Zan dinga ji na da kaina yana yi min zafi. A kan gado ne nake saya.

Kana kunna soron bature. Kana kuna sarin baturi. Eh, I love this lady. Lady V, what do you want? Just ask me and I shall be giving to you.

Nawa bokiti kuna dashi a gida? Bokiti da muke dashi a gida yana da yawa kaman naira kaman son goma, mukan da shi kuma yana da abubuwa da yake yi a ciki, mutum yana komai da ya kamata ya yi in yana igida.

Kana sanya safa kullum? A'a bana sanya safa kullum saboda bai da kyau a dinga sanya safa kullum, babu abin da zan samu in bana sanya safa kullum.

Ina fison fensir ko al-kalami. Ina fison fensir saboda fensir ya fi kyau a hannuna. Ina jin daɗin fensir ba kaɗan ba. Fensir mai kyau.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Ina wanke kayayyaki da daddare da kuma sassafe, saboda yana da kyau a dinga haka, wato ina jin daɗi in dinga wanke kayayyaki.

Kana son bude taga a daki? A'a bana son bude taga a daki saboda ba abun da nake so ba kenan. Ma bai da, bai da, bai make sense. Mutum yana haka, bude taga a ɗaki? Abun can bai yi ba. Ma bai, bai making sense ba.

Ya ya ka ke juyewa zafi? Ina nike jurewa zafi? Gaskiya jurewa zafi kadan-kadan, sosai. Jurewan ba ƙarami ba.

Wane irin burodi kake fi son? Burodin da nake fi so shine burodin kaza. Ina fi son burodin mai kyau da yana da coconut a ciki. Zanji daɗi, burodi da akwai chocolate, burodi mai dadi.

Wani irin mai ka ke amfani da shi? Wani irin mai? Ina amfani da baby oil, mai na yaran ƙanana shi na ke amfani saboda yana da kyau ma jikin mutane kuma yana da amfani sosai. Ina jin amfanin.

Yaushe kake fara aiki kullum? Yaushe kake fara aiki kullum? Na fara aiki a da sassafe, ranar Monday. Haka haka nake fara aiki kullum.

Yaya kake jin haya hayaniya? Ina jin hayaniya? Bana jin hayaniya bai da kyau. A dinga jin hayaniya, hayaniya. Amma bana son abubuwa kamar haka. Bana son in ji hayaniya.

Kana riƙe lema lokaci, lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema. In ban riƙe lema ba, mai zan riƙe? Tunda bana so ruwa ya buga ni, ya buga mun kai, dole ne in amfani da lema kuma yana taimake ni sosai.

Ina kake ajiye makullin ku? Na na aje makulli, ai ina aje makulli? A, aljihuna. Koko ina ajiye cikin jaka na. Abin da nike yi kenan.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Yanda nake tsara ayuka da suka fi muhimmanci, abun da ya fi muhimmanci shine nakan fara amfani daga gurin zan 'iya.

Yaya dangantaku da abokin aiki? Abokin aiki ai muna magana sosai. Muna yi abubuwa dayawa dasu tare kuma muna jin dadin kan mu. Muyi magana mugan yadda zamu iya son juna.

Yaushe kake yin wanka? Ina wanka ko rana nake wanka fa, saboda in ban wanka ba bana jin dadi jikina. Dole ne in wanka. Yana da kyau adinga wanka sosai. Shisha.

Wace rana ce mafi kyau a maku. Na da mafi kyau a maku. Shi ne ranar da ake yin abubuwa da mutane ranar Lahadi.

Yaya kake ta fa? Inda nake ta fa? Gaskiya nima ban san inda nake ta fa ba. Amma de nasan na iya ta fa. Kuma yana bani farin ciki. Wai na iya ta fa.

Mene ne lambar ku mai albarka? Mene ne lambar ku mai albarka? Gassiya ni ma ban sani, lambar ku mai albarka ba. Amma dai in na sani zan faɗa, shi yasa.

Muriya, muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Muryana yana hankali fa, saboda bana son muryan da mutane suna da ƙarfi. Kuma ni da kai na, muryana yana da hankali sosai.

Kana amfani da mutacen wuya? Kana amfani da mutacin wuya? A'a, ba ka amfani da mutacen wuya. Gaba ɗaya ba ka so ka dinga amfani da shi. Amma yana da, yana da albarka.

Wane wasa kake son yi? Wasan, wasan da mutane, wasan da ludo, wasa da yara, wasa da mutanen gida?

Wane fure ka fi so? Fure da nake so shine fure mai kyau, furen da yana da kyau kuma yana da amfani, fure yana da kyau da.

Wani irin tufafi kake fi so? Tufafi da nike fitso shine tufafin mai kyau, mai amfani, mai kome da kome, mai jin dadi da kome da kome haka haka.

Me kake yi lokaci da ka kamu da mura? Ina amfani da facemask kuma ana yi abubuwa da zai taimake ni. Bana saka hanci na wurin da akwai kura, haka haka.

Kana ci da cokali ko hannu? Eh, ina cin da cokali kuma ina cin da hannu. Amma dai indai cokali ne, indai cinkafa da wake da abubuwa haka zan yi amfani da cokali. Amma indai tuwo ne da miyan kuka, zan yi amfani da hannu.

Mene ne yake sa ka yin dariya? A'a, naga abun da yana yi min dariya shine, in naga abubuwa da zai bani farin ciki, ko kuwa in naga mutum zai fadi a kasa, sai yi min dariya.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Eh ina waƙa cikin zuciya saboda yana da kyau. Mudinga dinga waƙa cikin zuciya.

Yaya kake ajiya kuɗi? Na ajiye kuɗi a ajihu, a cikin pos, a cikin gida, cikin banki. A ko ina nake ajiye kudi. Na ɓoye kudi saboda bana so mutane su doka su kashe min kudi.

Yaya kake kiyaye kalman siri? Yaya kake kiyaye kalman siri? Gaskiya ni ma ban san yadda ake kiyaye kalman siri ba. Kalman siri bai yi ba sosai gaskiya.

Wani keyan marmar- marmari ka ke fison? Wani keyan marmari ka ke fison? Wanda na fison shi ne wanda ba zai bani matsala ba da ba zai bani abubuwa da bana so.

Sannu wa kike duba sako ne na aiki? Ina duba sakoni sau goma zuwa sau takwas, saboda yana da kyau a san in akwai sako ko ba sako. In akwai sako mu san yadda zamuyi da sako, zamu amfani dashi.

Kana shan magani kullum? A'a, bana shan maganin kullum bai da kyau. Saboda ina jikina bai da matsala, ina jin dadi jikina. Kuma kome dai yana min daidai, ina jin dadin kome da yake juya jikina.

Yaya kake jira a layi? Jira wa a yi a layi yana da kyau. Ina jira a layi. Ina jira a layi. Jira a aiki, a layi.

Yaya wurin aikin ku yake? Wurin aikina yana da kyau. Akwai abubuwa da yawa da nike yi a gurin aiki. Ina cin abinci, ina aiki sosai. A wurin aiki na, ina yi abubuwa da yawa, da zai ba ni.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Ina amfani da tsintsiya mai kyau, mai amfani sosai. Ina amfani da tsintsiya sosai ba kadan ba. Tsintsiya mai kyau tsintsiya, mai abubuwa.